Ina yin wanka sau biyu a rana. Ina yin wanka da safe idan zan je makaranta ko kuma idan zan je unguwa. Sa'ilin nan ina yin wanka da dare idan na dawo. Na riga na saba duk dare, sai na yi wanka ƙarfe goman dare, sha ɗayan dare ko kuma sha biyun dare. Waɗannan lokuta biyu sune lokutan wanka na.

Kwarai kuwa, idan hin ta kama ana buƙatar a yi barkwanci, nakan iya ba da barkwanci daidai gwargwado kuma ya danganta ga inda barkwancin ya fuskanta. Kasan akwai wani barkwancin ba magana kan gado ba ce amma nakan ba da barkwanci sosai, daidai gwargwado yadda ta kamata. Saboda mun ɗan zauna da masu barkwanci kuma da irin kakanninmu da muka zauna, an koya mana abubuwa da dama, haddasu wanda barkwanci na ɗaya daga cikinsu.

Eh, nakan ba da shawara gaskiya akan aiki, musamman idan aiki ya kama ka, ya kamata ace ka tashi ka yi abun nan cikin lokaci kuma a lokacin da ya dace. Nakan ba da shawara a tashi abin, abun da ya kamata a yi kuma abun da ya dace cikin lokaci. Domin in an gama, kowa ya kama harkar gaban shi. Wato idan aikin na mutane ne da yawa amma ko aikin mutum ɗaya ne, nakan ba da shawara ka tashi ka yi abun da ya kamata mana cikin lokaci saboda kai ma ka gama ka huta akan lokaci ko da wani abun zai iya kasuwa daga baya.

Eh ina da dabbar gida, ina da mage, ina da akuya, ina ma da tunkiya, ina da kaza, to kaji ma zan ce ba kaza ba ina da kaji. Don haka ina da dabbar gida, ina da kaza, ina da mage, ina da awaki, ina da tunkiyoyi. Su ne dabbobin gidan da nake kiwo kuma nake da su a yanzu.

Ina amfani da tsintsiyar gargajiya, tsintsiyar kwakwa da tsintsiyar laushi. Ita ma tsintsiyar gargajiya ce da kuma wata tsintsiya da muke kira tsintsiyar fulani. Sa'ilin nan ina amfani da tsintsiyar bature mai sanda wacce ake kira moper da kuma tsintsiyar roba. Ita ma ta bature mai sanda. Ita ma ina amfani da ita. Tsintsoyin da nake amfani da su ke nan.

Ina da power bank kuma mukan yi amfani da sola wato wuta da take, wuta da ke, wuta da ake janyo wa daga hasken rana. Sa'illin da babu wutar lantarki ko kuma yawancin lokatai mukan zauna haka idan babu wutar lantarki. Tun da yanzu wutar lantarki ma ba wai mun cika samun ta kasafai ba ne. Da a karkara mu ma babu, ƙauye kumar babu wutar lantarki. Haka muke rayuwa.

Ina yin waƙa sosai a cikin zuciyata, kamar su waƙa Hausa haka, waƙar, haɗa waƙar Turanci ma wani lokacin kuma waƙar ruhaniya. Ni mutum ce mai son waƙa sosai, gaskiya ina yin waƙa a cikin zuciyata. Mutum ce ni mai son waƙa sosai, ina yin waƙa a cikin zuciyata lokaci zuwa lokaci. Wani lokacin idan ina tafiya, wani lokacin idan ina kwance, wani lokacin idan ina aiki, ina yin waƙa sosai a cikin zuciyata.

Ina yin iyakar kokari na ina zuwa aiki da wuri amma wani lokutan waɗansu lokutan ina zuwa aiki latti gaskiya. Wani lokutan idan ban tashi da wuri ba, so kafin in dafa abinci in yi wanka, in ci in tafi sai kaga na yi latti. Wani sa'ilin kuma idan ban dawo aiki da wuri ba ne, na zo na kwanta, ban yi barci da wuri ba sai kaga na tashi latti na je wurin aiki latti. Waɗannan su ne dalilan da suke sa nakan je aiki latti. Amma ranaku da dama nakan je aiki a kan lokaci yadda ya kamata.

Ina duba saƙonni a wurin aiki da yawan gaske. Don wani sa'in a kan turo mun saƙo, ta waya, wani sa'in kuma akan turo mun saƙo ta email dina. To, don haka ina tura saƙonni, ina duba saƙonni da yawa lokuta da dama.

Na iya dafa abinci sosai ma kuwa domin galibin abincin da ake dafawa a gidanmu ni nake dafa shi. Don haka ni gwanace wajen dafa abinci. In aka yi maganar Dambu, Tuwo, Alale ko Shinkafa, Taliya da sauransu, duk wasu dai abinci da ka sani har abincin Hausawa, Yarbawa har wasu ma a cikin abincin Inyamurai irin su Abacha, na iya dafa su. Ni gwanace wajen dafa abinci. Ina yin ƙoƙari, dai dai gwargwado gaskiya. Na iya dafa abinci sosai. Na kuma dafa abinci sosai.

Na fi son zama a kan kujera fiye da tabarma gaskiya. Da ne dai manta so mun ga iyayenmu sun fi koya mana zama a kan tabarma. Amma sibilida cuɗanya da mutane da zaman cikin gari da makaranta da kuma wayewan ka da ilimin zamani ya sa yanzu gakiya ni dai ga ni dai na fi son zama a kujera fiye da kan tabarma sosai.

Apps ɗin da nake amfani da su sau da yawa akwai na ɗaya WhatsApp, akwai na biyu Facebook, akwai na uku Instagram, akwai na huɗun su YouTube. Ina yawan kallo a YouTube. Waɗannan apps ɗin su ne apps ɗin da na fi yawan buɗe su sosai. Akwai kuma wani app da ake kira ODK app da muke yin data collection muna tura data ta gurin. Shi ma ina buɗe shi sosai. Waɗannan apps ɗin na fi yawan buɗe su sosai. Ina yawan buɗe su ko da wane lokaci. Waɗannan apps ɗin gaskiya.

Ina amfani da app ɗin Facebook, ina amfani da app ɗin WhatsApp, ina amfani da app ɗin Instagram, ina yin amfani da app ɗin Tinder, ina yin kuma amfani da app ɗin MSS mai na messages na sakonni kan waya domin tura sakonni zuwa wurare daban-daban.

Na fi son yanayin ɗaki flat wato kulaki kenan wanda aƙalla yana da ɗakin bacci guda huɗu, a ce ɗakin mama da baba ƙwara ɗaya, ɗakin ƴaƴa mata ƙwara ɗaya, ɗakin ƴaƴa maza ƙwara ɗaya, sa, ilin nan kuma ɗakin saukar baƙi ƙwara ɗaya. Ka gama ana guda huɗu kenan. To nakan so irin wannan gidan kuma a ce ɗakuna guda huɗun nan kowanne akwai toilet a cikin shi. To irin ɗakunan da nake so kenan gaskiya.

Eh, ina karanta jarida kamar su Daily Trust da Punch. Ina karanta waɗannan jaridun gaskiya don suna ɗauke da labaran ƙasa masu muhimmanci, wanda idan ba ka da talabijin da za ka kalla a gidanka ko kuma in ba ka da waya mai na'ura, ko kuma idan ba ka da rediyo ma da za ka saurara, ko idan batir rediyon ya tsaya, za ka iya karanta jarida ka fahimci me ke ƙasa, me yake tafiya, ya ake ciki kuma a yanzu.

Ina da takalma guda shida zuwa bakwai. Ina da takalman zuwa unguwa da zuwa church guda huɗu. Sa'an nan ina da takalmin zuwa kasuwa ko zuwa aji ko zuwa wurin aiki. Shi ma, shi kuma guda uku. Eh ina kuma da takalmin zuwa wanka guda ɗaya. Ƙafa takwas ke, ina da takalmi guda takwas.

Na fi son kayan gishiri fiye da kayan zaki. Gaskiya ni ba ma'abociyar zaki ba ce sosai domin ina da ciwon hakori ma. Zaki yakan dame ni sosai, ya sa na yi ciwon hakori wani lokaci. Ciwon hakori mai tsutsa wanda hakoran sukan kakkarye. Don haka na fi ma'amala da gishiri fiye da siga.

Eh, ni ma aboci ya karanta littattafai ce sosai. Domin ni mutunce mai son ilimi. Kulle ina so in ƙaru da ilimi, saboda duk wanda yake son ya ƙaru da ilimi sai ya kasance mai karanta littattafai kullum, yau da gobe, jibi da gata. Don haka ni mutunci mai son karanta littattafai sosai gaskiya ina abota da karanta littattafai. Ina son karanta littattafai sosai.